Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya shine ina cin burodi da ƙwai, sai kuma wasu lokuta in haɗa da shayi mai zafi. Na fi son wannan abinci ne saboda ba shi da nauyi sannan kuma ba zai takura ni dau wani lokaci mai yawa wurin haɗashi ba.

Yaya take jurewa zafi? Ina jure zafi ta fannin amfani da wasu hanyoyi amma kuma abun ba mai sauƙi ba ne domin kwata-kwata ni mutum ne wanda ba ya saboda zafi. Nakan jure zafi ta fannin amfani da na'urorin sanyaya yanayi sai kuma nakan wani lokacin idan zafi ya yi yawa nakan fitowa waje in samu iska mai sauƙi.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh ƙwarai, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Saboda kada na manta tsallake wasu muhimman ayyuka a kan lokaci. Nakan sanya tunatarwa don ayuka musamman a wayata. Sai kuma lokaci ina sawa a cikin agogona domin yana tunatar dani wani lokaci cewa ina da wasu muhimman ayyuka.

Sau nawa kake yanka farce? Ina yanka farce a ƙalla sau uku a ko wane mako. Dmin kuwa shi yanke farce abu ne mai mahimmanci, domin kuwa yana da amfani sosai ga lafiyanmu. Domin barin farce yayi tsawo sannan ba a yanke shi ba yakan jawo matsaloli ga lafiyanmu. An faɗa mana wannan abu tun muna yara kanana cewa a ringa yanke farcemu a ko da wane lokaci.

Kana fi son hawa matakala ko lift? Ni na fi son hawa lift saboda ina son sauƙi a rayuwata. Shi hawa matakala da hawa matakala yana da wahala sannan kuma zai sa ƙafanka ya gaji sosai. Shi ya sa na zaɓi hawa lift.

Menene kayan ci-ci-ci-ci da kaka fi so? Tin na fahimci wannan tambayar, faɗa nufin menene kayan abinciccika da nake so. Kayan ci-ci-ci-ci da nake so sune kayan zaƙi da kuma kayan ƙwalama saboda zaƙinsu da kuma garɗinsu.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Nakan kare kaina daga sauro ta wasu fannoni. Na farko, na kan yi amfani da Sauro Net a mafi yawan lokuta. Kusan zance a ko da yaushe ina amfani da Sauro Net, wanda kuma haka ya kare ni daga sauro sosai.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya. A kusan mafi yawan lokuta, a lokacin da nake amfani da wayata, kunnen waya yana da tasiri sosai ga wayata domin yana sauka kamin wurin sauraro da kuma wasu abubuwa.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da waya ta zamani, wato wayar Android. Ina amfani da ita ne saboda, tana da sauƙin amfani, da kuma sauri, kuma biyan buƙata na ɗan ƙanƙanin lokaci.

Ba na kwana a ciki domin kuwa kwana a ciki ba shi da kyau, musamman a al'adammu ta Hausawa. An hane mu da yin kwana a ciki tun muna yara ƙanana, akan tsawatar muna kan yin haka.

Wane irin yanayi ka fi so? Yanayin da na fi so shine yanayi na sanyi. Shi wannan yanayi na sanyi yana bani dama in saki jiki in wala sannan ba zan takura ba kuma ba zan ji rashin daɗi ba.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps. Musamman wasu Apps waɗanda nake samun sakonni daga gare su irin su WhatsApp message da kuma alarm dina.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau biyu a kowane yini. Na farko da safiya, nakan share gida kamin na fita. Sannan kuma idan na dawo da yamma, nan ma nakan share gida kamin nai bacci.